Kana iya gabatar da rahoto? Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto saboda haka ban ga abun da za'a ce za'a ba ni in yi na gabatarwa na rahoto ba in kasa. Ai gabatar da rahoto abu ne mai sauƙi wanda zan iya gabatar da shi a duk lokacin da nake so, kuma lokacin da na ga dama, kuma lokacin da na ga ya dace ayi. Gabatar da rahoto abu ne mai sauƙi wanda za ka faɗa duk bayanin da ya kamata a ce ka faɗa domin kasancewa da su a haka na cikin ni'ima.

Nawa sana'o nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? To a gaskiya ba zan iya kirga ko kuma in ce in kadarce sa'o'in da nake kallon wayata ba. Saboda ina kallon wayata sosai fiye da tunaninku. Ina kasancewa da wayata a kowane lokaci. Yanzu haka wayata tun safe take aiki a hannuna. To hakan bai dakatar da ni ba wajen amfani da ita.

Menene kake son canza a wurin aiki? Menene kake son canza a wurin aiki? Abin da nake son canza a wurin aiki, ina gaba komai bane illa, shine tsarin zaman takewa na mutane. Gaskiya tsarin ya ɗan yi rauni, so ina so in kawo sabon salo wanda za a canza wannan tsari kuma a ji daɗin sa, a zauna lafiya da kuma kwanciyar hankali.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps wanda shine muke kira da turanci notification. To wannan sanarwar app ɗin idan babu notification, idan babu sanarwar nan, gaskiya al'amarran applications ɗinmu za su yi mana rauni. Yan zun misali yadda nike cikin salon suyo dinnan, da zaran naga WhatsApp message ya shigo, to wannan zai bani dama in yi mabtarwa flayan da wuri, karya gana mai rashin mutunci. To kunga sanarwar app ɗinnan yana daga cikin muhimmancin abinda ake so.